Ina amfani da kafofin watsa labarai irin su Facebook, Twitter, Telegram. Waɗannan su ne kafofin watsa labaran da nake amfani da su. Ban cika jin labarai a rediyo ko talabijin ba. Waɗannan kafofin sada zumunta da su nake amfani wajen jin labarai na dade saurarsu.

Eh, hakika idan wata ya fito especially in aka ce watan ya cika, yana da banƙaye wajen, wajen kalla. Sabon yana da ban sha'awa gaskiya. Ina son kallon sa haka har ɗa ɗa ɗare. In ka fita kaga gari yayi haske, yayi tarwaɗe, sabon yana da ban sha'awa kwarai da gaskiya.